Kuɗin wutar lantarki a duk wata yana kai wa naira dubu biyar a wasu watannin baya amma yanzu yana kai wa har wajen dubu goma a dukkan wata. Ko wane bil a jikin ko wane bil na wuta aka yi rubuta wa naira dubu goma.

Ina share gida sau huɗu ko zuwa biyar a rana. Idan na tashi daga da safe nakan fara sharewa, sannan da rana, eh da rana bayan, da rana kafin rana tsantsake nan da hantsi nakan ƙare yi. Sannan da rana bayan kamar wajen ƙarfe uku, nan ma ina yi, sai kuma da yamma kafin magriba haka.

Ba adadin, ba zan iya iyakance adadin da nake amfani da wayata ba gaskiya. Saboda nakan fara amfani da wayata tun lokacin da na tashi har zuwa lokacin da na kwanta. Bana yin fiye da awa ɗaya ba tare da na taɓa wayata ba gaskiya. Saboda har power bank ma na siya domin yin aiki da waya.

Eh, ina kulle ƙofa yayinda zanje in kwanta, kullum bana mantawa saboda tsaro domin kariya daga waɗansu mutanen da za su hauro maka gida kamar ɓarayi haka domin magance bai matsala irin ta ɓarayi kadda su hauro sata mun wani abu kamar waya da kuma sauran abubuwan amfani.

Yanda ake kare kai daga sauro shine mutum zai nemi gidan sauro. Amma kafin haka dole sai mutum ya kasance cewa inda yake ɗin babu ƙazanta a gurin sannan kuma babu ciyawa sosai. Sannan idan ya shiga gida zai shiga gidan sauro ya tabbatar cewa babu wani sauran a ciki.

Ina da dangantaka mai kyau sosai sosai tsakanina da maƙwabtan mu. Ko da yaushe idan mun haɗu mukan yi raha, sannan nakan iya karɓar abu daga su, su ma sukan iya karɓar abu daga guna. Ina taimaka musu, suna taimaka mun sannan ba ma faɗa da juna ko mai tsanani ko mai.

Na fi son yanayi na zafi, domin shi sanyi yana da takurawa ba kamar zafi ba. Zafi idan ya takurama, kakan kunna fanka, AC, sannan kayi wanka, sai ka ji dama-dama. Shi kuma zafi, eh, sanyi shi kuma ba shi da magani, sai dai ko ka kunna wuta ko kuma ka koma ka shiga ɗaki ka rufu. Wanda hakan baya daga cikin abubuwan da, yana daga cikin abubuwan da zai ɓata mun wasu sabgogi da nake yi.

Eh ina yin ciniki a kasuwa sosai sosai saboda ni, ni mutum ne wanda yake son ma'amala da mutane wajen yin kasuwanci. Kasuwanci na ya haɓaka to nakan saya nakan sayar kuma nakan samu riba. Ina yin ciniki sosai sosai a kasuwanci na.

Kallon wata da daddare abu ne wanda ba na bancika yi ba gaskiya, saboda ni ba mutum ne mai son haske sosai ba saboda kamar matsalar ido da na ɗan keɗan fuskanta wani lokacin. Gaskiya kallon wata abu ne mai kyau amma ni bana yi gaskiya.

Ina amfani da man shafawa mai suna Sabil. Sabil yana da sauƙi kuma yana da arha kenan. Sabil yana da arha kuma yana da kyau. Sannan har kamshi ma yana da shi. Shi isa na zaɓe shi domin ni kaɗai nake shafawa, tun da dai ni kaɗai ne ba aure ne da ni ba.

Eh ina cin citta a abinci idan an daka a yaji amma ban fiye idan an yanka bana son citta amma inda a yaji ne aka sa ta tana min daɗi saboda ƙanshinta abin burgewa ne matuka. Tabbas citta ina son citta fa sosai first ina son citta. Citta abinci noman ne.

Banayin karatu kafin in kwanta. Abin da nake yi kafin in kwanta shine kawai ina yin addu'a dai ta kwanciya sai in kwanta amma ba na yin karatu irin in ɗauki littafi in karanta gaskiya ba na yi. Abin da nake na kan yi addu'a dai haka sai in kwanta.

"Mai saye ya fi komai muhimmanci a kasuwanci wato costumer kuma shine abin darajawa. Idan dai kana da costumer to kamar ka samu kamar kashi saba'in na kasuwanci. Kaga dole za a tarairayi costumer ai masa abin da yake so. Tabbas shi costumer yana da matukar muhimmanci."